Abincin da na fi so shine shinkafa da wake da mai da yaji. A sami shi lotus. Yanda ake dafa shinkafa da wake da mai da yaji, za ki fara saka wakinki idan ya nuna ki saka shinkafanki, sa'an nan sai ki zo ki soya mangyaɗanki, ki zuba shinkafanki a plate, ki zuba mangyaɗan da kika soya.

Kullum nakan fara aiki karfe bakwai. Idan na ta da yara na, na shirya su suka tafi makaranta. Nakan musu abin karyawa, na wanke na musu wanka, su sa kaya su tafi. Idan na gama suka tafi makaranta sai ni in fara wanke wanke, in yi shara, in dafa musu lunch kafin su dawo daga makaranta.

Nakan jurewa zafi saboda garin da nake zafin ba shi da yawa sosai amma na kan yi wanka kullum so biyu kuma muna zama a waje mu sha iska. Mu kan buɗe windod dukan mu mu sha iska kuma mu kan ɗanyi fifita a lokacin da make cin zafi a cikin mu. Muna zauna a gidan itace mu sha iska, sha sa muke jure zafi a ko da yaushe.

Nakan so in ba da kyautan kaya ko kuma kuɗi. Kaya, mafi yawanci nakan so in ba da kaya saboda idan naga wanda ba su da kaya, in na ba su kyautan kaya za su ji daɗi sosai ko kuma kuɗi ma yara ko kuma masu neman taimako idan ka ba su kuɗi sai su sayi abin da ba su da shi sosai. Masu matuƙar bukata suna jin daɗin kyautan daga musu.

Ranar biyan albashi ina matuƙan farin ciki, ina jin daɗi saboda za a biya ni. Zan yi al'amura na, zan sayi abinci a gida, in biya kudin makarantan yara, in sai sayi abubuwan da nake bukata. So ina matuƙan farin ciki a lokacin da nake so a biya ni albashi, lokacin biyan yayi.

Abin da nake yi da ragowar abinci na, na kan saka shi a firiji ko kuma na kan ajiye ma yara na idan suka dawo daga school su ci. Idan na ajiye a firiji muka yi bacci, washe gari sai in ɗumama shi sai in sake ba wa yara su ci. Most times na kan ajiye abincin a cikin firiji ne.

Eh ina rera waƙoƙi waƙa musamman wanda na ji a rediyo ko kuma na ji a manhajan TikTok musamman wannan waƙan. "Wallahi kina sa ki dariya, to taya kike zaton, nizan miki kishiya, soyayyar ki ta shige ni, ta soke zuciya."

Ina son in ziyarci Makka. In je Makka, in je in yi aikin hajji, in ga wurare masu kyau, in kalli abubuwan tarihi, in yi ibada, in samu lada, in kalla ƙabarin Annabi ga abubuwa ne masu kyau. Ina son, ina matuƙan son in ziyarci Makka. Ina so sosai. Ina so in ziyarci Makka sosai.

Mafi mahimmanci a kasuwancin ki shine ki san mutanen da za su saya abubuwan da kike siyarwa. Ki zauna ki kasuwancin ki a dai dai inda kika san mutane za su sayi abubuwan da kike siyarwa. Kuma mutanen da suke buƙatan abubuwan da kike siyarwa shine mahimmanci a kasuwanci kuma da riba. Ki tabbatar kina samun riba a kasuwancin ki.

Ba na busa sigari saboda ba shi da kyau a addinance. Busa sigari annubazziranci ne, haramun ne, so ni ba na busa sigari kuma ba na so ya ɓata mini jikina. Ni ba na busa sigari, ba na so kwata kwata saboda hayyaƙin kuma haramun ne a addinin musulunci. Shiyasa kwata kwata ba na so kuma ba ya burge ni ko kaɗan. Ba na buƙatar shi, ba na kuma so.

Eh ina addu'a kullum ni musulma ce. Mu musulmai muna da salloli guda biyar a rana, so duk sanda ka yi sallolin ka guda biyar a rana ya kamata ka yi addu'a. Duk sanda ka idada sallan ka ka yi addu'a. So kullum kullum ina yin addu'a na. Muna yin sallah so biyar a rana, safe, rana da kuma dare. Mu kan yi sallolin mu, so duk lokacin da mu ka yi sallah sai mun yi addu'a.

Ina son dafa ƙwai. Idan zan dafa ƙwai, nakan saka ruwa, sai in saka a cikin tukunya, in saka a rufi, sai in ba shi mintuna. Nakan sa gishiri, duk da dai gishirin baya fitowa, sai in jira daidai lokacin da ya yi. Wasu lokutan kuma nakan soya shi, in saka mai, in fasa ƙwai, in sa albasa, tatta, sai man gyada, sai in soya shi. Yana da daɗi sosai.

Ina haduwa da abokan cinikina ta yanan gizo. Mafi yawancin mutane ta yanan gizo ne. Idan ka sassaka abubuwan da suke kake sayarwa ta yanan gizo, idan suka dudduba suna so sai su yi maka magana, sai su zo su ɗauka inda kake so. Ina samun abokan cinikina ta yanan gizo, musamman ma, uh, abubuwa da nake siya.

Eh ina amfani da Soronet, ina amfani da shi musamman ma yara na yana maganin sauro sosai kuma ina jin daɗin amfani da shi a ɗakin yara na ne amma ni dai bana son amfani da shi. Na fi so kuwa in saka ma yara su ɗinga amfani da shi musamman da daddare idan za mu kwanta. Shi ne nake saka shi ma yara na suyi tabbacin su. Su na jin daɗi.

Nakan farka kullum ƙarfe biyar saboda in tashi in yi sallah. Idan nai sallah, in zauna in dan yi addu'a kaɗan sai in koma in dan kwanta. Idan na kwanta sai in tashi ƙarfe shida da rabi in shirya yara su tafi makaranta, in yi musu abin karyawa da safe sai su tafi makaranta. Idan suna so su tafi makaranta sai su.

Na fi son AC musamman idan na sama ne yana sanyaya ɗaki. Ni ba na son fanka. AC ya fi daɗin amfani, yana da daɗin mu'amala sosai. Fanka ya cika saka iska sosai, so na fi son AC kuma ina jin daɗin mu'amala da AC. AC nake so, na fi son amfani da AC a ko da yaushe. AC yana da daɗin harka.

Ina kare kaina daga sauro, ina amfani da maganin sauro na fesawa wanda ake fesawa da zaran yamma yayi sai mu fesa shi a ɗaki kuma muna amfani da nets, net na sauro muna amfani da shi muna saka ta a ɗaki shi ma yana mana aiki sosai sosai amma munfi amfani da na fesawa.

Ina cire farcena da kaina, nakan yi amfani da reza. Reza in cire farcena, musamman kowani na Juma'a, nakan cire farcena idan sun yi tsawo. Bana barin su farcena su yi tsawo sosai nake cire shi, saboda bana son datti su dinga shiga cikin farcena. Nafiso in dinga cire shi akai da akai, kuma a ko da yaushe nakan cire shi. Bana son dattisu dinga shiga.

Bana kuka lokacin da nake yanka albasa amma ina hawaye idan ina yanka albasa yana sani hawaye sosai matuka amma ba kuka bane saboda yanayin idanu na da kuma yanda albasan yake da zafi. Da zarar na fara yanka shi za ki ga na fara zubar da hawaye amma kuma ba ko da yaushe ba. Wani lokacin ganyen albasa ma idan ina yanka shi yana sa ni in zubar da hawaye sosai.

Na fi son zama a kujera saboda kujera yana da ɗan sama sosai. Idan ka zauna a taburma lokacin da ka zo tashi duka ƙafafun ka su yi ciwo. Bayan ka su yi ciwo, na fi jin daɗin zama a kujera. Ya fi sauƙin tashi. Nan da za ka tashi za ka je ina za ka je. Zama a taburma yana da matuƙar bada wahalan tashi. Na fi son in zauna a kujera. Ya fi daɗin zama.

Ba na duba kalanda kullum. Nakan duba kalanda a lokacin da na rubuta rana na abu mai mahimmanci da nake so in yi. So ba kullun kullum bane nake duba kalanda. Sai ranar da nake da abu mai mahimmanci shine nake duba kalanda. Amma ba ko da yaushe ba. Ran da na rubuta abu mai mahimmanci kuma ran da nake jiran abun mai mahimmancin da zai zo. So nakan duba kalanda in ga ko lokaci yayi.

Na fi son kayan gishiri musamman ma idan aka dafa shi. Kayan zaki yana da illa sosai, yana ɓata haƙora, amma na fi jin daɗin amfani da kayan gishiri idan aka dafa shi sosai. Saboda ya fi daɗi kuma na fi mu'amala da kayan gishiri. Na fi son kayan gishiri a ko da yaushe. Ni ban cika son amfani da kayan shuga ba, na fi son gishiri.

Eh ina amfani da matashin wuya idan zan yi bacci. Idan na i bacci babu matashin wuya, idan na tashi da safe wuya na yakan yi mun ciwo. So na kan yi amfani da matashin wuya idan zan yi bacci a ko da yaushe. Ba na kwanciya haka sai da matashin wuya. Matashin wuya abu ne wanda ake saka shi a kai lokacin da mutum zai yi bacci da daddare ko kuma ko da yaushe, kuma abu ne da ake jinginewa a jiki.

Na fi son takalmi wanda ba shi da tsawo, wanda mai, laushi na kan saka ko kuma na kan sa takalmi wanda yake rufe ƙafafu na gaba ki ɗaya. Ba na saka takalmi mai tsawo saboda yana da wahala sosai kuma yana da matukar zafi a ƙafa. Na fi son in sa takalmi wanda ya ke rufe ko kuma takalmi wanda ba shi da tsawo, wanda ya ke da jindadi.